Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Ina ɗan yin aikace aikacen gida da abun kuma da ba za a rasa ba. Idan ina kuma wajen aiki ne, duba da yanayin aikina na, na juyawa juyawa ne, akwai na rana, akwai na safe, akwai na dare, to ina wajen aiki ina aiki. In kuma na yi aikin safe ne na dawo da yamma, to ina gida ina ɗan abubuwa. In ba wanki ba, zan yi guga. In ba guga ba, zan yi gudanar da wasu abubuwa na sana'an hannuna da nake yi, wato dinki. To gaskiya kafin in kwanta nakan yi sabogogi da yawa. Nakan yi, nakan yi, nakan yi kallo a wayana, nakan yi ɗan ƙananan ƙananan abubuwa a cikin gida kafin lokacin da zan kwanta ya yi.

Yaya jadawalin aikinku yake? Eh jadawalin aikinmu muna yin aiki da safe mu tashi ƙarfe biyun rana, sannan kuma mu na yi daga ƙarfe biyun rana zuwa ƙarfe takwas in dare, daga ƙarfe takwas in dare zuwa ai ƙarfe takwas in safiyan washe gari. So aikin shift uku ne da ke aikin asibiti ne. So shift uku muke da, eh dana safe, dana rana sannan kuma ga na dare. Shi ne jadawalin aikinmu.

Kana iya rera waƙa? Eh nakan iya rera waƙa, musamman ma in ina sauraron waƙan, kuma nayi ma waƙan bita na iya yi da baki, So nakan rera, misali lokacin da nake cikin nishaɗi, ko kuma nake jin daɗin wani al'amari, ko kuma haka kurun, abun ya zo mun a baki. Nakan yi kuma nakan yi shi cikin nishaɗi sosai sosai, tabbas nakan iya rera waƙa. Zan rera waƙoƙi iri-iri, na Hausa ne, ko na Turanci, ko kuma na wasu yaruka, duk dai wanda nake da nazarinsa a kaina kuma nake da, nake da bitansa a kaina, so nakan rera yayin nishaɗi,

Wani irin burodi, burodi ka fi so? Na fi son burodin da aka yi shi da fulawa. Ina son burodi da aka yi shi da fulawa domin yanayin taushi da kuma daɗin ci musamman ma na wasu kamfanoni nan da muke tare da su wanda sun yi suna ƙoƙarin gudanar da shi yanda ya kamata da inganci da kuma daɗi. Eh, musamman irin su New Age sunansu ke nan sunan kamfanin ke nan New Age. To sukan yi biredin kuma yana bada ma'ana sosai sosai dan yana matuƙar mun daɗi kuma ga danƙo a tattara da shi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa, musamman idan fitan ya zamto mun dole dole sai na fita to nakan fita. Kuma in zan fita nakan riƙe lema domin kar na jiƙe. Domin idan ruwan sama yake ni gaskiya ina ɗan samun matsalar zazzaɓi da kuma abin da ba za a rasa ba. Toh yayin lokacin ruwa in fita ya zama mun na dole ne kam ina riƙe lema. Amma in ba na dole bane gaskiya lokacin ruwa ni bana son fita cikin ruwa saboda bana son ruwa ya taɓa ni.

Kana son kallon wata da dare? Tabbas ina son kallon wata da dare domin yakan sa ka yi wasu nazarirrika da dama a cikin rayuwa, musamman idan kana da wani abin da kake so ka tuna da shi, za ka je ka tsaya a wajen ka yi shiru, kana jin iska na shiga jikinka, sannan kuma kana kallon watan, kana wasu nazirirra, kana kallon iko da Ubangiji ya yi wajen halitta da ƙirƙiran wannan al'amari a sararin samaniya. To sosai nakan ji shauki wajen kallon wata ko kuma lokacin ganin watan azumin watan Ramadana, shi ma mukan sa idanu mu dinga leƙe ko za mu ga wata ko kuma watan daren Sallah, watan da za a gani na Ije azumi shima ɗin mukan yi hakan.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh ina iya amfani da computer domin aikina da nake yi a asibiti, aiki ne da ya danganci alaƙa da computer. Domin ina yin, ina, na karanta medical record, da kuma al'amari ne da dole dole da computer muke yi a nan cikin asibiti. Eh, mara lafiya zai zo, zai ba da katin hannun shi na asibiti, za ka duba nanban ka shiga da shi a cikin computer zai fito maka da sunan shi ka tura shi wajen likita, wajaje da dama, ko likitan haƙori, ko likitan, eh, ido, ko likitan mata. Ya danganci wanda likita yake so ya gani.

Wane kafofin watsa labarai kake amfani dasu? Gaskiya ina amfani da su da yawa. Ina amfani da, ina amfani da kafofin sada zumunta, wanda mafi yawancin kafofin watsa labarai su ma suna nan wajen, duk wanda nake so in gani zan gani. Akwai NTA, akwai DITV, akwai AIT, akwai TVC da dai sauransu gasunan da yawa. Ko ina kuma suna saka, suna watsa labaran su a kafafen sada zumunta kuma muna following, muna bibiyan su muna gani abun da ke faruwa a cikin duniyar ƙasarmu.

Kana son abinci mai yaji? Gaskiya a'a, bana son abinci mai yaji. Soboda da na ci abinci mai yaji yake ruɗa mun ciki. Kuma daga nan ban tsayawa ko ina sai bibiyam bayi domin kashiyar da abin da na ci. To ba amfani cin abinci mai yaji da zai zo ya dame ka daga karshe kuma ka dinga shiga bayi domin ka fitar da shi. So gaskiya jikina baya son abinci mai yaji.

Menene abincin da kake ci da safiya? Gaskiya ina cin abinci, kowane irin abinci da safe. Nakan ci ragowan abincin da muka dafa da daddaren jiya a ɗumama shi mu ci sai mu haɗa da shayi. In ma tuwo in ma shinkafa ko doya ko kuma wani abu, ko kuma wani abu. Sa'annan kuma nakan, mukan karya da indomi. Wani sa'in kuma mu karya da tea kaɗai. Wani sa'in kuma mu siyo gurasa mu ci. Wani sa'in kuma mu yi fanke a gida mu ci. Wani sa'in kuma mu yi kosai mu ci. Ba yanda ba ta kasance ba.

Kana shan madara? Eh ina shan madara amma ba irin sosai ɗinnan ba. Domin madara ni daga cikin abinci baya daga cikin abincin da ya dame ni. Musamman ma a ce madaran da zan sha shi ne a cikin ti. To gaskiya irin wannan madaran ni bai dame ni ba. Dan nisai in daɗe ma ban sha shi ba. Ba wai kuma dun bana sha ba ina sha amma kawai bai dame ni ba ne. Amma kam ina shan madara sosai sosai.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Nakan yi ƙoƙari na karɓi abin da ake ce wa handing over. Ban san yadda zan saka shi da Hausa ba. Eh, wanda idan ka shigo office wanda yake aiki zai maka bayanin abin da ya faru lokacin da shi yake aiki. In akwai abin da zaka ɗaura sai ka ɗaura a kai. In saƙo ne aka bari zai bar maka kai. Kuma daga nan sai ka cigaba daga inda ya tsaya. So da wannan nake farawa bayan mun yi gaisuwa. So daga nan nima sai in karɓa aiki, sai in ɗaura daga inda ya tsaya.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Lokacin da na farka, da farko dai nakan yi sallah. Idan nakan farka farko lokacin sallah ya yi, in je in yi sallah. In na dawo, in yi karatu. In ba zan yi karatu ba, in kuma ban cika ba da bacci, in kuma ina da aikin safe ne, in shirya. In fara neman shirin tafiya aiki bayan na karya.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki da ƙungiya ne ta hanyar haɗaka domin gudanarwa. Ya danganci me ƙungiyar ke buƙata ko kuma wane tallafi mu namu asibitin za ta iya ba su. Misali wajen aikina nake magana a kai, wane tallafi ƙungiyar asibi-- wajen aikina za ta iya ba su da shi ne asibiti wane tallafi za ta iya ba su idan suka duba suka gani da ganin sai a yi haɗakan. Misali akwai makarantu da suke buɗewa na lafiya da sukan zo su yi haɗin gwiwa da mu domin ɗaliban su su ringa zuwa nan asibiti domin gudanar da practical. Sa'annan kuma bacen haka akwai ƙungiyoyi na lafiya da suke zuwa su yi haɗaka domin idan za a yi wani al'amari da ya shafi outreach, za a fita field work a je a yi wasu abubuwa akan ɗeba ma'aikatan mu su je su gudanar da wasu abubuwa makamanta haka.

Kana yin ciniki a kasuwa? Gaskiya a'a, da ke ba shago nake da shi a kasuwa ba ko kuma na kasa wani abu a gefen kasuwa. Na kande sai da abu online kuma ina samun kasuwa dai-dai gwargwado amma dai a cewa ina ciniki a cikin kasuwa ko ina saida wani abu a cikin kasuwa gaskiya bana yi. Amma dai ina saya da siyarwa amma online nake yi. Nakan sa a status ina na WhatsApp ko Facebook ko Instagram da dai sauransu to idan na kasa in me so ya gani, mukai abun nan me abun nan sai ya siya ya biya ni kuɗi na.

Yaya kake shirya ayyukanka? Ina shirya ayyuka ta hanyoyi da dama. Ya danganci wane aiki zan yi, aikin gida ne ko aikin ofis ne. Idan aikin gida ne, nakan shirya aikin ta yanda zan fara da wanda zai fi mun sauƙi da kuma wanda ya fi muhimmanci. Haka na ke farawa. Haka ma idan ofis ne, nakan fara yin abin da ya kamata in fara yi sannan in biyo da sauran abaya. Haka shirin aikina yake.

Sau nawa kake goga haƙori, haƙora? Sau nawa kake goge haƙora? Gaskiya na kan goge haƙora sau biyu a rana. Na kan yi da safe bayan na tashi daga bacci sannan kuma na kan yi da daddare kafin na kwanta. So sau biyu kake goge haƙora na a rana.

Kana musabaha da mutane? Tabbas ina musabaha da mutane. Kullum rana idan in na fito sai na yi musabaha da mutane. Nakan yi a masallaci, nakan yi a wajen aiki, nakan yi akan hanya in na haɗu da wanda na sani mukan gaisa, mu musabaha, mu yi gaisuwa da abin da kuma ya kamata. In wani hira ne kuma ya na rayuwa ya haɗa mun zamu ƙara ci gaba da hira. Amma kam kusan kullum sai na yi musabaha da mutanen da nake rayuwa da su.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, wani lokacin na kan yi haka amma gaskiya ya kan yi wahala na yi hakan. Gaskiya ya kan yi wahala na yi haka domin wannan ni a nawa ganin da mahanga na wannan ɗabi'a gaskiya bai kamata a ce mutum yana yin sa ba. Saboda ka sa hannu cikin aljuhu kuma sannan ka riƙe riga. Gaskiya na kan yi shi ina jin ba wai irin abu na kullum kullum ba irin in na yi shi misali a ce yau na yi to sai zan iya ɗaukan wani lokaci mai matuƙar tsayi kafin in ƙara mai mai tashi. Wannan shi ne gaskiya.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci ta hanyar sa mai da hankali a cikin al'amuran aikin da nake yi da kuma hanzartawa domin in kammala shi a lokacin da ya kamata na kammala da kuma ba da gabaki ɗaya hankalina akan wannan aikin. So ta haka ne nake cimma abin da nake bukata lokacin da nake ƙoƙarin kammala wani aiki a lokacin da ya kamata in kammala. So nakan sa hanzari da sauri da kuma in fara aikin a lokacin da ya kamata in fara. Wannan shine gaskiya.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ta hanyar rubuta takarda ma wajen da nake aiki akan cewa ina so in tafi hutun shekara da ake kowane ma'aikaci yake zuwa. Sai in je, in je in submitting in shi ma management sai a kai can idan aka saka mun hannun an bani izinin tafiya sai in tafi. Haka nake neman izini a wurin aikin da nake yi yanzun haka.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Gaskiya dangantakar, dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ne mai kyau, mai shaƙuwa, na amana, na zumunci domin dukanmu muna girmama juna. Muna, muna kyautatawa juna sannan kuma muna yin aiki da fahimta domin duk abin da ya zamto cewa wancan yayi, to wancan zai iya bawa wancan shawara, ya ce abun nan da aka yi ba daidai ba ne, za a yi abun nan. To muna yin aiki hannu da hannu kuma da shawartan juna kafin aiwatarwa.

Kuna yin wuta da itace? Eh, ina fahimci maganan yadda kuke nufi. Muna kunna wuta da itace, ana yin girki da itace, muna yin sabogogi da dama na rayuwan mu da itace. Akan girka abinci da shi, akan yi, eh, gasa burodi da shi a gidajen, eh, gidajen burodi. Ana kuma amfani da shi ta hanyoyi daban daban. Ko ba dafa abinci ba, zai zamato dafa wasu abubuwa da ake rayuwa da su na yau da kullum. So gaskiya muna yin amfani, muna, muna yin amfani da wuta da itace.

Me kake ji ranar biyan albashi? Nakan ji farin ciki, nakan yi murna, nakan ji annashuwa, sannan sai na fara azama-azaman ƙoƙarin gudanar da abubuwan da ya kamata in yi da wa'innan kuɗi wajen sauke nauyi in ma bashi ko kuma biyan kuɗaɗen bills na wuta ko na ruwa ko kuma biyan adashen da ake yi na, na, na ƙungiya da dai sauransu da kuma ƙoƙarin siyan kayayyakin abinci da kayayyakin amfani na gida da kuma abubuwa masu muhimmanci. Toh, duk a lokacin albashi nakan ji farin cikin kuɗin sun shigo, gumina ne zan gudanar da abin da ya kamata in yi da su.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da su cikin kwantar da kai da yin bayanin yanda za su fahimce ni da kuma ƙoƙarin gamsar da su domin akan abin da za su siya daga gare ni. Haka na ke ƙoƙarin yin mu'amala da abokan cinikayya na.

Ina kake son ciyar da hutu? Idan na fahimci Hausar da kyau ana nufin ina nake son ziyarta lokacin hutu. To kasashe ne da dama kamar ina son ziyartan Saudi Arabia, ina son ziyartan Turkey, ina son ziyartan Faris, ina son ziyartan London da kuma Switzerland. Su wa'annan ƙasashe ina matuƙar son in ziyarce su domin hutu.

Kana raba abincinku da mutane? Eh ina raba abincin mu, ina raba abincin mu da mutane amma ya danganta, ya danganta. Wannan yana faruwa ne lokutan sha'ani ko lokutan kuma bukunkunan sallah da dai sauransu. Amma in dai haka nan kurin ne gaskiya sai dai in damu an yi shi domin a kaimu wa'innan mutanen ne. Wannan shi ne gaskiya.

Kana iya tsalle igiya? Idan na fahimci Hausan da kyau wanda zai bada ma'ana wanda ya kamata shine kana iya tsallen igiya? Idan na fahimta tsallen da ake yi da igiya kana wurga igiyan kana tsallakewa wanda a turanci ake ce mashi skipping rope. Eh ina yi sosai sosai dan shima ɗin wani yanki ne na yin exercise kuma ina yin shi sosai sosai kuma in na yi ina jin daɗin jikina sosai.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Nakan ji labarai, nakan ji sharhohi, nakan ji wasu program da dama da ake yi a gidan rediyon domin sanin me ake ciki ko me ake gudanarwa a cikin ƙasar da nake rayuwa.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi a cikin banki. Nakan ajiye a gida. Nakan ajiye kuma a cikin wallet, wallet account. So ya danganci me zanyi da kuɗi kuma sannan mene target ɗina akan kuɗin. Ta haka nake sanin ya zanyi in ajiye kuɗi. To nakan rarraba su, in aje wasu can, wasu can, wasu can. Da kuma wanda zanyi amfani da su kuma suna aljihuna.